Yadda ake kula da sabuwar mai jego a wajenmu ana bata kula, idan aka ce wanda mai jego ce akan kula da tsaftata da abincin da za ta ci. Ana tabbatar da ta ci abinci da abin da za ta ci mai kyau na wanda zai iya gina mata jiki. Sakamakon wannan haihuwar da ta samu tsarin da na san ana aiwatar wa a wajenmu sannan akwai wani abu da ake kira wankan jego wanda takan yi da safe da ruwan ɗumi ta fasasshe tayi da yamma ta shiga ciki.

Kada in je ko ina, ko inyi yawo a cikin ram, zan yi yawo a kamfanin nakan sarrafa abubuwa da suke da, da domin anan ne zan iya ganin a abubuwa na buɗe ido da kuma yadda abubuwa suke kasancewa na harkokin sana'a, da kuma ƙirƙire-ƙirƙire abubuwa na amfanin yau da kullum.

Eh duk da mu anan bamu da tafki amma akwai tafkunan da na gani a gefuna a unguwan mu ackin dai arean da nake babu kuma gaskiya a wajajen za ka ga ana noma da ya shafi abubuwan marmari na zamani da kuma 'yan yan itace.

Eh, rijiya akan yi amfani, akan gina ta a nan inda muke kuma akan yi amfani da guga domin janyo ruwa. Amma hakan ya zama kamar wani abu na a tsowon yayin. Yawanci, ko da rijiyar ce akan yi amfani da a soma wajen ja ruwa a yi tanki a sama domin samun ruwan amfani yau da kullum da shi.